Tabbas ina riƙe lema a lokacin ruwa, musamman lokacin watan marka-marka wanda ake kira da watan Agusta. Wannan lokaci shine lokacin da za ka ga kusan ko da yaushe idan ka fita ruwa, yakan zawo domin ya dame mutane wanda ba su da lema. To riƙe lemar za ka ga idan ka riƙe ta za ka samu sauƙi wajen zirga-zirga, ba ka da fargaba duk inda ka yi ba za ka saki, za ka riga ka saki jikinka a gurin saboda kana da lemar da za ta taimaka maka wajen kare ruwa ko da ya taso. Wannan shi ne.